Ina ajiye hotunan waya na ne a cikin galari na. Wasun kuma nakan ɓoye su amma ina su gaskiya a galari ne ko yaushe. Saboda duk time inda nake buƙata, kawai duk lokacin da nake buƙata sai dai in shiga in duba a wannan folder da na ajiye shi. Ko wani lokaci akwai Google Drive da nake ajiye wasu a kan kai.

To yare da nake koyo, wanda dai na fi koyon shi, na fi koyon Turanci sosai. Bayan turanci kuma ina koyan yaren yaren arabic language na larabawa kenan. Su ne yaren da na fi so na iya a yanzu dai haka na. Tunda ni bahaushe ne, na iya Hausa to ina buƙatar na iya Turanci sosai da kuma, da kuma Arabic.

Eh to yanda nake son dafa ƙwai ya danganta da yanayin yanda nake sha'awa haka. Idan ina so wataran na kan dafa shi ne a cikin ruwan zafi ya dafu, sai in ɓare in ci da gishiri ko in ci da yaji. Wani lokaci kuma idan ina sha'awan in ci shi a soye ne sai in sa shi a cikin, a cikin, a kan frying pan haka sai in soya shi. Wani lokaci na kan so soyayyen ƙwai.